Na sani idan ba na shiga ta da ke ne na gaji, da farko idan na dawo zan shiga in yi wanka. In yi wanka zan sami abin sha mai sanyi wanda zai ɗan sayaya min ƙoshina. Bayan na ɗan sha kuma zan samu abinci wanda zan ɗan ci.

Gaskiya ne ina samun natsuwa duk yayin da naji na ci abinci na ƙoshi kuma waya na da caji na ɗauka ina ayyukan freelancing ko kuma ayyukan yanar gizo da ake samu. To wannan abu yana bani natsuwa sosai.

Tabbas ina kammala aiki a lokaci ta yadda aikin na sa a gaba zan. Zan yi, to na kan tsaya kai da fata na tabbatar da na yi shi ba tare da na bari wani abu ya ɗauke mun hankali ba ko kuma na tashi na shiga wani abu. Na kan tsaya na tabbatar da na yi shi nawa.

Ina magana da abokan ciniki cikin tausasa, lafazi da kwantar da kai. Yayin da dukan wani ciniki ko kuma dukan magana ta ciniki ta shafi mu, na kan yi musu lafazai na girmamawa da kuma tausasa harshe. Yadda nakan iya gamsar da su akan abin da na keso na saya ko na sayar musu.